Kana kallon taurari da daddare? Taurari dai da kuma da rai. Su dai taurari wasu halitta ne na ubangiji ko ince wasu halittu ne waɗanda suke a maƙale a sama. Wannan taurari suna a maƙale ne a saman duniya ko mu ce a duniyar wata. Wanda muka fi sani da duniyar wata wato Jupiter, Earth. A wannan guri, guri ne inda taurari suke hawa taurarin nan suna da matuƙar haske. Taurari kuma sannan suna da matuƙar girma. Sannan taurari hasken su fari ne. Sannan taurari suna da shape, shape ko cycle, cycle ko angle, angle. Ma'ana taurari suna da abun da ake ce wa shakali, shakali, shakali ko ace taurari suna da zubi, zubi ko tsari, tsari. Ma'ana kowace tauraruwa da zubun ta kuma da tsarin ta. Kamar yadda kowace tauraruwa take da sunan ta, tana da sunan ta. Wannan taurari a zubun su manya ne, manya, manya. Amma sakamakon suna can sama, saman, saman, sama ne shi yasa daga nan duniyar mu muke hangen su aini wato ƙananu. Ko kuma muke hagensu hasken su ɗan mitsi amma me? Amma suna da girma. Ƙwarai da matuƙa taurari suna da girma. Waɗanda suka je duniya wata za su iya ganin haka. Za su iya ganin haka. So taurarin nan mukan iya ganin su ne daga nan zuwa sama. Zamu hango su ne yan motsa, motsa. Kuma sannan za mu hango ɗan hasken su ne ɗan motsi kamar ɗan ƙaramin abu. Amma a zahiri ƙwarai taurari manya ne, manya, manya ne sosai. Musamman ma da daddare. Musamman da daddare, eh hasken su ke futuwa. Amma idan gari ya waye rana ta fito, to hasken rana yakan hana a ga wa'annan taurari. Sakamakon hasken rana ya shafe ko ya fi ƙarfin ko ya mamaye ko ya kammale dukkanin hasken taurari. Shi yasa ba a gani su. Amma idan rana ta gushe, idan rana ta faɗi, idan rana ta yi zawali to shi ke nan hasken wa'annan taurari sai su baiyana tare da hasken farin wata. Yana ɗaya daga cikin misalin ainihin wato wa'annan taurari. A nan ƙasa Hausa mu kan ba su suna. A ainihin wato akwai Zara, akwai Suraiya akwai ainihin wato tauraruwa mai wutsiya, akwai ainihin wato taurari kala kala iri iri. A wannan kuma yana ɗaya daga cikin misalin sunansu waɗanda ainihin wato muke ambata ko muka sani a nan duniya. Akwai taurariya mai wutsiya, akwai Zara, akwai ainihin wato, a ainihin wato tauraruwa mai wutsiya, akwai Zara. Akwai dai sunan taurari wasu daga cikin su na manta. Wannan taurari kamar inada na faɗa suna yin haske ne da daddare. Suna yin haske ne da daddare idan ya zama na cewa babu a ainihin wato haske sosai. Sannan shi dare, dare shi ne lokacin hutu na mutane ko lokacin da mutane suke dawowa gida ko kuma dare shi ne ainihin gus-gushewar rana. Dare yana fare wane daga gushewar rana. Inda dare yake ɗaya daga cikin kashin rayuwar mutane. Rayuwar mutane baki ɗaya taka su ne zuwa gida biyu. Akwai rana akwai kuma dare. Ko kuma akwai rana akwai wata. A lokacin da muke lura da cewa idan rana ta fito muna cewa wannan lokacin rana. Idan rana ta faɗi wata yafillo muna cewa wannan lokacin dare kuma shine lokacin wata, shine lokacin da wata yake fullowa a ainihin wato. Magana a kan kana kallon taurari da daddadare eh. Eh haka ne. Gaskiya ne wannan ina kallon taurari da daddare. Ga su nan ba adadi ba wanda ya san adadin su. Ga sun, sun haura miliya. A duk inda ka je a duniya za ka samu wa'annan taurari kuma za ka hango su a sama. Ke nan taurari suna da matuƙar yawa sosai. In ka je Katsina za ka hangi taurari. In ka je Kano za ka hangi taurari. In ka je Lagos za ka hangi taurari. In ka je India za ka hangi taurari. In ka je Malaysia, in ka je Bangladesh, in ka je Morocco, in ka je Ghana, in ka je Chadi, in ka je United State of America, in ka je ainihin America, in ka je Switzerland, in ka je Bangkok, in ka je Bangladesh, duk wata ƙasa a duniya ko China ko Pakistan ko Bakistan ko Palestine ko dumma ina ne Iraq, Misira, Egypt, Makka, Madina duk inda ka je za ka iya hango wa'annan taurari a sama. Ke nan mu kan iya ganin taurari kuma mu kan shahijance su. Ma'ana mu ka gan su, mu mu kan gan su kuma mu kan iya gane su sannan mu kan iya siffanta su.

Mene ne abincin da kake ci da safiya? A ƙasar Hausa suna da abinci na musamman wanda suka fi ci da safe ko kuma abincin da yake sananne. To sai dai me? Kasan mutane sun sha banban a rayuwa. Kowa akwai yanayin yanda yake sanya rayuwarsa. Ko da abu ya zama al'ada ne, zai zama na cewa wani bai sonshi wani wannan abu bai ma ba. Kaga za a samu babban ci kenan. Wannan shi muke cewa individual differences. Kowa akwai yanda yake rayuwasa ama abinci safe wanda yake sananne a ƙasar hausa shine sauran tuwo, tuwo dai wani abinci ne wanda ake yi a ƙasar hausa da dare ana yin shi ne daga sources da yawa. Akwai ainihin wato flower wanda ake yi, flower dawa, gari kenan, garin dawa. Akwai garin masara wanda akwai ma garin shinkafa. Waɗanda wannan masara da dawa da shinkafa ɗin wasu shukoki ne ko wasu tsirrai ne waɗanda ake shukawa a lokacin damuna. Idan ruwa ya sauka za a buɗe ƙasa, a zuba su, su fito, a nome su, a sa musu taki. Ah sannan wato fertiliser kenan. A sanya masu taki. Sannan su fito su yi girma. Sannan su fidda kai. A je a nome, a girbe, a share, a tare, a kammala, a zuba cikin ma'una, a ɗauko sannan a kawo gida. Sannan a riƙa ɗiba. Misali kamar dawa. Kaddara an kawo ta gida, an je gona, an gama yankota, an fyade, an girgije, an sheƙe, an zuba cikin buhu, an ɗinke, an ɗauko, an kawo ta gida cikin shago ko rumbu an sa ta a ciki. Kullum sai a riƙe ɗiba. Sai a surfa wannan dawa tsaban nan sai a ɗebo. Rabin tiya ko tiya ko tiya biyu ko tiya uku. Sai a surfata. Yanzu ma tunda akwai technologies. Sai a kai ma inji sai ya surfa. Sai a dawo da ita. Sai a wanke ruwan a ba ma dabbobi. Dusar ma a ba ma dabbobi. Shi kuma ainihin ƴaƴan. Sai a ɗauke su sai a kai niƙa. Sai a niƙo shi. Idan aka niƙa shi zai zama flower. Garin kenan da Hausa. Muna ce mai garin dawa. Za a ɗauko wannan garin dawa. A zo da shi. A tankaɗe shi. Akwai rariya waɗanda ake amfani da ita ake tankaɗe dusan da ke ciki. Idan aka tankaɗe sai a yi amfani da zallan garin. Zallan garin za dan daibo dan kaɗan daga ciki a zuba mashi ruwa ya yi kau-- ya ɗan yi kauri. Sai a ɗauki tukunya, a ɗora sama murhu. A sa wuta. Idan ruwan ya tafasa sai a ɗauko wannan kwakwabban garin sai a zuba a cikin wannan tukunya. Sai a barshi har ya zuwa dahu inda zai yi kauri. Alamar da huwar shi ne zai yi kauri. Sannan sai a ɗauko sauran garin a zo a zuba cikin wannan ainihin wato dafaffen ruwa wanda aka zuba ma garin nan. A cigaba da motsawa ana motsawa har yayi kauri. Shi kenan tuwo yayi an gama tuwo. Sannan kuma sai a koma a mai miya. Ah mai abin da za a haɗa shi a ci. Sukan yin miya wanda muke ce mata soup da turanci. Ah miya ta danganta ita ma iri iri ce kala kala ce. Hausawa suna akwai miyar gyada, akwai miyar tafasa, akwai miyar lalo wa, akwai miyar zogala, akwai miyar kuka, akwai miyar kuɓewa, akwai miyar taushe, akwai miyar dage dage, akwai miyar ja da mai. Wasu ma sukan yi kwaɗo. Wasu ma sukan cire daddawa. Duka babu miya da ba amfani da ita. Amma dai yanzu bari mu ɗauki misalin miyar kuka wacce ita ce popular mafi san-saniya. Wannnan miyan kuka dai ana samo wannan sinadari ne daga wani abu wanda ake ce ma kuka. Wannnan kuka wata bishiya ce a ƙasar Hausawa. Hausawa sukan saraita su yi amfani da ganyen ta, su baza shi, ya ɓushe, su tare, su gyara, su niƙa abin. Ganyen kenan sai ya zama gari. Sukan yi amfani da wannan gari su yi ainihin wato miya inda za su sanya ruwa. Ainihin wato a cikin tukunya ta fasa da kayan haɗi magi, gishiri, mai da ainihin wato kayan miya a sa. Sai a tuƙa. Sai a kaɗa, a kaɗa. Sai a kaɗa wannan miya. Sai a riƙa ɗebo miyan a kwano a ɗebo tuwo a kwano sai a riƙa haɗa ana ci. Wannnan shi ne sanannen abinci a ƙasar Hausa da daddare. A inda ake cin sauran wannan abinci da safe. Da safe ana ce mai zazahe. Wasu sukan ce mai zazahe, wasu kan ce mai sauran tuwo, wasu ma sukan ce mai ɗinɗime. Wannnan shi ne abinci wanda yake popularly sananne a ƙasar Hausa. Sai dai me? Kamar yanda na faɗa a farkon bayani cewa kowa akwai yanayin yanda rayuwar take tafiya. Kowa akwai abin da yake so. Wani zai ji bai sha'awan haka. Tau bayan wannan akwai kuma wani koko da ƙosai. A ƙasar Hausawa sukan yi amfani da ƙosai da kuma koko wajen yi. Ko kuma amfani da burodi, da shayi da safe. Ina ganin waɗannan su ne kalar abinci ƙwara uku waɗanda muke ci da safiya. Ko dai ya zama sauranto ko kuma.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Eh kwana dai shine bacci da daddare kuma sannan gado ana yin la'akari da shi a ainihin wato abin kwanciya. Amma abin kwanciya na masu hali ko na masu gata ko na masu kuɗi. Tunda shi dai gadon nan sayan shi ake. Kuma daga abubuwa mabanbanta aka haɗa a kai gado. Ko yanzu haka ina zaune ne akan ainihin wato gado. Kuma gado ya kasu kashi kashi kuma gado yakan bambanta daga gida zuwa gida kuma sannan gado yakan bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Anan ƙasar Hausawa muna da gado kala biyu zuwa kala uku. Akwai old model wanda ke na da can, can, can da akwai kuma gado wanda yake ainihin wato new version akwai kuma new update. Akwai sabo, akwai na tsakiya akwai kuma wanda ake yin shi yanzu. Shi dai gado abin kwanciya ne wanda mutum in ya je aikace aikacen shi da rana ya gaji ya dawo gida ya yi wanka ya ci abinci to yakan hau kan gado ya kwanta ne ya huta ma ainihin wato rayuwarsa. A sannan gadon da ake amfani da shi a ƙasar Hausawa a da can wani ɗan ƙaramin gado ne wanda ake yin shi da ainihin wato ƙarfe. Sannan a samu wata ƴar ƙaramar katifa a sanya a ciki wadda gaba ɗaya bai wuce ainihin wato ƙafa shida ba zuwa ƙafa bakwai. Takin hannu be wuce zuwa takinn hannu sha biyar ba zuwa ashirin da biyar. Sannan da ƴar katifa ake yin amfani da shi. Wannan ke nan a zamanin jiya. A zamanin yau kuma gado ana yin shi ne daga ainihin wato katako da kuma katifa a inda ake samun akan yi amfani da katakai. Shi kuma katako ana samo shi ne daga bishiya inda finishers su ne kafintoci sukan yi amfani da ainihin wato wannan bishiya domin zana wannan gado. Za'a mishi four angles. Za'a sa mishi aƙamaƙatu. Azo a sa anan, a sa anan sannan ya zama ya bada four angles. A kusurwa huɗu ke nan. Sannan sai a ɗauko wannan katifa sai a sanya a cikin wannan angle sai ya zamana cewa an samu gado wurin kwanciya. So kamar yanda na faɗa cewa shi gado ba a samun shi a hakanan ya danganta da mai gali hu ko mai kuɗi ko mai ra'ayi. Shi ne wanda ya je ya sa kuɗi. Sauƙin nan mutum ba aikin shi ba ne bai iya haɗa shi ko bai iya sassaƙa shi ko bai iya ƙera shi. Saboda haka wanda yake da kuɗi zai ɗauki huhuwar kuɗinsa a ƙugu ko a aljihu ko a account ma'ajin banki ya je ya bada kuɗi a bashi wannan gadon sannan ya ɗauko shi ya kawo shi gidanshi ya ajiye ya riƙa kwanciya domin samun jin daɗin bacci, domin jin daɗin jiki, domin sauƙaƙe wahala, domin kwanciya cikin daɗin rai, domin kwanciya cikin jin daɗi da more ma rayuwa. A inda mutane suka su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi. Wasu na iya saya wasu ba su iya saya. Wanda yake da kuɗi shi ne wanda zai ɗauki kuɗin shi ya je ya sawo- ya ɗauki wannan kuɗi na shi ya kai ya anso wannan gadan ya zo ya kawo gidanshi sai ya riƙa kwanciya a kai. Wani kuma inda bai da wannan kuɗin, inda yaro ne watakila, watakila kuma mara gali hu ne, almajiri ne, watakila ko bai da iyaye bai da gali hu bai da kuɗin sau wannan gadan kuma bai iya haɗa shi sai ya riƙa kwanciya a ƙasa. Ko da ma ace yaro yana gali hu akan yayi, akan kwantar da yara a ƙasa sakamakon yawan fitsari ko kuma sabida ainihin wato gadon babu space. Misali mutum ya auri mata ɗaya ta zo da gado ƙara ɗaya. Shi nan a matsayin shi na maigida nan zai kwanta a matsayin ta na mata nan mata kwanta. Kuma ga yara to waɗannan yaran sai a yi masu shimfiɗa a ƙasa su riƙa kwanciya tunda babu wani gadon inda su riƙa kwanciya. Babu inda za su riƙa ko kuma almajirai waɗanda ake ɗauka ake kaiwa makarantar allo domin yin karatun abun da ake ce karatun allo. Za a ɗauke su a kai su wani gari mai nisa ba tare da wani gado ba ko wani abin kwanciya ba. Waɗannan mutane suna kwanciya ne a ƙasa. Ni dai kamar yanzu a matsayina na babba wanda na kai wani abu ina kwancen ne a kan gado ina kwanciya ne a kan gado. Sabida alhamdulillahi ina da rufin asiri ina da arziƙi nakuma tunda na taso na idda iyaye na da wannan gado ne a dama an saye shi ne domin mu yara mu riqa kwanciya. Don mutum yaji daɗin kwanciya don mutum yaji daɗin bacci mike ƙafa idan yaje aikace aikacen shi dan kasuwa ne, ɗan makaranta ne, ɗan kiwo ne, manomi ne ya je ya dawo daga wurin aikinsa idan da rana ke nan. Idan dare yayi yazo ya samu guri yayi zamanshi ko yayi kwanciyarshi kan wannan gado domin huce gajiya don samun sauƙi da rangwame ainihin wato a wannan lokaci so wannan shi ne yanda a ƙasar Hausawa yanayin rayuwarsu yake tafiya game da gado ko yanayin mu'amalarsu ga rai da ainihin wato gado. Ana la'akari da cewa shi ɗin abu ne na jin daɗi na more rayuwa inda ake zuwa.